Wane aikin gida kake yi kullum? Nakan yi share share, in wanke bayi, in gyara gado, na yi wanki, na gyaggyara abubuwan da aka ijiye su a inda bai kamata ba, da dai sauransu. Wani lokacin ma nakan yi ma yaro wanka, na goge mashi kaya, na goge nawa da dai sauransu. Duk abun da ya kamata dai wanda ake yin shi na gida, gaskiya nakan yi. Nakan taya mata na duk wa'innan. Wani lokacin ma har abinci nakan girka, da sauransu. Duk abun da ya kamata na aikin gida gaskiya ina yi, sosai sosai.

Kafi son zama ko tsayuwa? Gaskiya nafi son zama idan aiki nake yi, amma kuma idan wani safga nake na rayuwa, nafi so na tsaya a tsaye domin wani lokacin zaman ma na gajiyar da kai. Amma gaskiya ina son in zauna ina yin sabgogina cikin natsuwa a tsanake da kuma kulawa. To mafi akasari nafi son na zauna idan ina yin harkokina.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? To duba jadawali na nake yi na ayyukana gabaki ɗaya, sai in ga wanne ne yafi mahimmanci. Daga nan sai in tsara su daidai da yanayin abin da nake so in yi. Wannan in bashi wannan lokaci, wancan in bashi wancan lokaci. Haka nake yi in tsara abubuwana masu mahimmanci, saboda kar su shafi rayuwana na yau da kullun, da dai sauransu.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayana mafi akasari. Misali ace duk bayan mintoci ko kuma ace bayan awa. Amma ya danganci dalilan amfanin. Kiran waya yakan shigo a ko wane irin lokaci. To ka ga shi wannan ba za a yi lissafi da shi ba. Sannan wani sa amfanin tura sako ko duba sako shima yakan zo a ko wane irin lokaci shima ba za a yi lissafin ace, a lissafi ace sau nawa kake amfani da waya ba. So amfani da waya yakan zo sau da yawa a lokacin ba ka yi tsammani ba. So gaskiya duk wanda zai ce ga adadin amfani da wayanshi, gaskiya zan iya cewa yayi ƙarya. Saboda a rana sai kayi amfani da wayan ka ma baka san adadi ba. Saboda waya ya riga ya zamto mana kamar wani gefe na rayuwan mu. Yanzu idan ba waya a cikin mutum, ji yake kamar bashi da lafiya. Waɗanda kuma sukayi ma wayan masu sabo sosai idan ba data a wayan ji suke kamar basu da lafiya. Saboda kullum suna online, suna duba duban abubuwa, labarai da dai su kuma sauransu.

Kana sa turare kullum? Tabbas ina sa turare kullum. Nakan sa shi a jiki, nakan sa shi a tufafina. Turare ya zamanto wani al'amari na rayuwa saboda idan mutum na da warin ƙashi, bai sa turare zai addabi al'umma cikinsu. Amma ni kam bani da warin ƙashi amma dai ina son turare. Saboda idan ban sa turare ba ma ni bana majin daɗi, ba ma na majin a jikina cewa na yi wanka. So dukkan rayuwan mu dai yanzu, indai mutum na da tsafta gaskiya dole sai da turare. Ka saka na jiki kuma ka saka na tufafi. To haka muke rayuwa. Turare ya zamanto wani gefe na rayuwan mu. So gaskiya muna amfani da turare sosai sosai kuma muna amfani da na ɗaki ma wanda zai ƙara ma ɗaki ƙanshi. Muna amfani da wanda ake sakawa ma a bayi. To ga sunan dai iri iri, duk abubuwa dai da ya danganci ƙanshi gaskiya muna mu'amala da shi sosai.

Sau nawa kake kallon madubi? Nakan kalla madubi sau ɗaya da safe in na yi wanka na shirya zan tafi aiki. Amma ba shikenan ince na kalla madubi na ƙarshe ba. Ze iya yiyuwa inje wani waje da madubi ze reflecting dina, in kalla kaina nan ma zan iya kara kallon kaina. Ko kuma in shiga bayi zanyi wanka nan ma muna da madubi zan iya kallon kaina a ciki to nidai a kankin kaina dai ace na dauki abu ne zanyi amfani dashi nakan yi amfani dashi sau daya zuwa sau biyu. Amma dai kakan je gurare da dama da zaka ga madubin kuma ka kalla kanka ka kara kallon ya kake kallon kanka to nakan yi amfani dasu dai gaskiya dai gurare daban daban amma dai musan musan dai in zanyi amfani da madubi nakan yi amfani dashi sau daya sau biyu a cikin gida na.

Yaya kake jurewa zafi? Nakan jurewa zafi ta hanyar fifita, kunna fanka wanda zan rage jin raɗaɗin zafin a jikina. Amma gaskiya zafi wani al'amari ne da ke ɗimauta mutum. Kaji duk ka fita cikin hayyacinka, so zaka ga cikin al'umma ba kowa ke son yanayi na zafi ba. Amma kuma wasu zaka ga su baruwansu suna son zafi. So idan zafi na yanayi kenan. Amma idan kuma na zafi ne na jin ciwo ko ka yi rashin lafiya kana jin zafin rashin lafiyar a jikinka, toh wannan al'amari ne na juriya. Kuma juriya kamar halitta ne. Duk wanda Allah ya ba shi juriya to zaka ga duk abin da ya same shi zai, zai jure. In yana gashi yana jin zafin a jikinshi sosai sosai amma yana da kuma juriyan da zai jure ma zafin da yake ji a cikin jikinshi din. Toh wani kuma za ka ga gashi cikakken mutumi lafiya lau karfaffa amma kuma ba shi da juriyan zafi a jikinsa. Idan ya kasance zafi na rauni kenan. To iya abin da zan iya cewa kenan akan jurewa zafi.

Yaushe kake hutawa a gurin aiki? To, hutu yakan zo min a gurin aiki ba kowane lokaci da hutu baya iya zuwa min. Yakan iya zuwa Litinin, yakan iya zuwa Asabar, yakan iya zuwa Lahadi, yakan iya zuwa Laraba, yakan iya zuwa Talata, yakan iya zuwa Alhamis. Saboda mu aikin asibiti aikin, aikin canji ne. Akwai na rana, akwai na safe, akwai na dare. So idan ka yi aikin, aikin safe na kwana bakwai za ka yi hutun, aikin safe na kwana biyar za ka yi hutun kwana biyu. Idan ka yi aikin rana na kwana biyar za ka yi hutun kwana biyu. Idan ka yi aikin dare na kwana bakwai za ka yi hutun kwana biyar. So hutu zai iya canza maka kuma za a iya breaking maka, za a iya gurgutsara maka aikin na kwana biyar in sai a saka maka ka yi kwana uku, ka yi hutun kwana biyu sai ka yi kwana biyu. To duk bayan da baya iya zuwa. So kuma za ka iya rokon alfarma kana da wani al'amari, uzuri a ɗan ba ka hutu domin ka je ka gudanar da abin da ka so ka gudanar sai ka faɗa ranan shi ma ɗin za a duba sai a ba ka hutu ranan. So hutu gaskiya ba ta inda baya zuwa min a gurin aiki. Ya danganci da uzurina da kuma yadda yanayin aikin ya bijiru da.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, nakan yi hakan. In sabunta wasu abubuwa, tsari misali jadawalin ayyukanmu. Sa'annan nakan shishirya da gyaggyarawa na wasu abubuwan da muka, muka samu, muka samu sa, sa, ah, sabontuwan wani al'amari a ciki. To shima mukan shisshirya shi da dai sauransu. To wai nan ayyukan gaskiya duk munayin su a cikin kwamfuta mu, sabunta abubuwa da dama. Sabunta shirye-shiryen mu. Wani lokacin juya roster, wani lokacin kuma ba juya roster ba. Reportin da muke report na karshen mako ko karshen wata shima ɗin mukan sabunta shi ta wani salo na daban. To abubuwa sukan zuwa idan sauyi ya zo to bayin da muka iya kuma dole zamu sassauya da ke komai namu da muke yi a cikin kwamfuta din muke yi.

Nawa matashi matashin kake amfani da shi? Idan kuna magana ne a kan matashin kwanciya wato pillow a turance, ina amfani da guda ɗaya ne wajen tada kaina idan zan yi bacci. Nakanyi amfani da guda ɗaya ne. Idan kuma ina jin nishaɗi sai in ɗauki ɗaya in saka shi a tsakankanin ƙafana in kwanta domin in samu abun da nake so gurin bacci.

Menene abin sha da kafi so? Gaskiya nafi son shan wata abin sha drinks ne Schweppes. Ina son shan wannan Schweppes in ban san sunan shi da Hausa ba amma dai gaskiya ina son shan shi. Duk wanda ya sanni, ya sanni ni masoyi wannan abun ne Schweppes drink ne. Ina son shi matuƙa ba na wasa ba. Ɗin ko a ɗaki na kan icce shi idan ina da halin siyan katon din shi sai in siya in icce shi.

Wani irin nama kafi so? Gaskiya nafi son naman rago saboda yana da zaƙi, yana da taushi kuma yana da daɗi. A gaskiya naman rago yana daga cikin naman da nafi so sosai sosai. Domin idan ina cin shi, na kan ci shi da nishaɗi kuma na kan ji shi ina cin shi ina jin daɗi a cikin rai na sosai sosai sosai. Toh ina son naman rago sosai sosai.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Tabbas ina ajiye kwafin bayanan mu saboda ya zamto cewa, hujja a wani lokaci idan ana buƙatansu. Misali, mun rubuta, mun rubuta report na ƙarshen wata, to dole za muyi copy ɗin shi mu ijiye, saboda idan wani abu ya bijiro za mu ijiye Misalin wajen aiki, idan muka yi, muka yi, aka yi tiyata, to za mu ijiye consent form. Ban san me ake ce ma consent form da Hausa ba, ban san ya zan sa shi ba, So consent form kam wani takarda ne da, eh, ƴan'uwan mara lafiya suke sa hannu a kan sun amince cewa a ma mutumin nan aiki, saboda, rashin lafiyanshi yana buƙatar wannan aikin kuma sun amince da duk risks ɗin da zai, zai duk tsautsayin da zai iya faruwa a yayin da ake aikin, to idan ƴan'uwan suka sa hannu, to mu kan ijiye wannan copy ɗin wannan consent form ɗin. Mu ijiye shi domin in wani abu ya bijiro, da shi mutum za'a iya kare kansa, to da kuma abubuwa da dama na asibiti, misali, tun da ni zan yi magana ne akan inda nake aiki, eh, eh, mu kan ijiye su da sauran, mu kan ijiye su na kula da asibitin gabaki ɗaya, idan kuma a gidana ne, duk wasu abubuwa, duk wasu abubuwa, na rayuwa misali rasiti, na biyan kuɗi, na biyan kuɗin haya ne, na bi siyan wani al'amari ne, na siyan, eh, nepa bill ne da waye da sauran su, duk mu kan ijiye su, ba don komai ba saboda su zamto cewa shaida a wani lokaci.

Wa yake ƙarfafa maka baya? Gaskiya masu ƙarfafa min baya suna da yawa, ɗaya daga ciki mamana, na biyu matata, na uku kuma wasu daga cikin abokanaina na aminci. To idan na fito da wani al'amari nakan shawarce su akan abun, in gaya musu to ina da niyyan yin kaza, kaza, kaza, kaza, kaza, kaza, kaza, kaza sai su bani shawara su ƙarfafa mun gwiwa akan wannan abun da na kawo musu. Su bani shawarwari, su suke ƙara ƙarfafa mun baya akan dukkannin abin da na ɗauko ko kuma duk abin da ya faru dani. Mamana, matana, abokaina da ƴan uwa da abokan arziki su suke ƙara ƙarfafa ni.

Nawa ne yawan danginku? Gaskiya danginmu muna da yawa. Yanzu in faɗa nomban dangin a lissafe? Gaskiya zan iya yin ƙarya. Amma gaskiya danginmu muna da yawa. Idan ba a ƙasara ba, mu da muke rayuwa a cikin garin Kaduna nan, za mu iya kai wa kaman mutum ɗari biyu zuwa ɗari biyu da wani afu. Ban da wa ƴanda suke can garinmu da kuma sauran gurare. Amma waɗanda muke rayuwa da su a cikin Kaduna nan, za mu iya kai wa adadin wa ƴannan nombobin da na faɗa, ɗari biyu ko ɗari biyu da wani abu.

Yaya kake kula da gashin ku? Gaskiya, ina kula da gashi duk bayan mako biyu-biyu. Nakan kula da gashi a jikina, imma na kai ne, imma na hannata ne, imma kuma na mara ne. Da duk bayan sati biyu-biyu, nakan gyara shi, na tsaftace shi. Nakan gyara na tsaftace tabbas. Ta haka nake kula da gashin da ke jikina. Tun in dai batun gashi ne, ba za ka yi magana a kan gashin jikin wani ba saboda ba kai ke da jikin ba. So za ka yi magana ne a kan jikinka. So a bayanin ku, ku kuma kun sa yaya kake kula da gashin ku. So ku jimla ne na mutane da yawa. So kuma abin da ake kula da shi, ka ga dole ne kai, za ka kula da naka, mai shi ma zai kula da nashi. Da dai sauran bayani. So gashi mutum yakan tsaftace, ya kula da shi duk bayan, ni a kan kinkaina bayan sati biyu-biyu nake yin haka da dai sauransu.

Yaya kake son zama? Ina son zama a lokacin da nake yin wani aiki na natsuwa. To na kan so na zauna domin in gudanar da wannan aikin cikin natsuwa. To zama idan kana yin wani abu mai muhimmanci, in ka zauna inda ya kamata ka yi wannan abun, za ka ga ka yi abin yanda ya kamata. So zama yana daga cikin, yana daga cikin abubuwa da idan ka zauna ka nutsu za ka yi abun da kake yi da kyau. Gaskiya ina son zama yayin gudanar da wani ayyuka masu muhimmanci. Na kan so in zauna domin in yi su cikin natsuwa.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Sosai ina, ina rubutawa. A duk lokacin da kuɗin suka shigo hannuna nakan rubuta abin da zan yi da su, abin da zan siya ko kuma kafin ma su shigo hannuna din nakan yi kokarin rurrubuta abubuwan da muke bukata wanda za mu yi amfani da su, mu sissiya da sauran su.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara ta hanyar sawa a cikin, eh, bokitin zubar da shara ko kuma in fitar da shi waje. Muna da, ah, ba ko wanda muke zuba shara a cikinsa ko kuma roba haka wanda da turanci muke ce ma shi dustbin, babban dustbin wanda muke zuba shara a ciki. Idan lokacin zubarwa ya yi, za mu kirawo masu kwashewa. Akwai masu zuwa ko da mota ko su zo da ba-baru, wheel barrow sai su, su kwashe, su je suma ɗin su zubar a can inda ake zubarwa. So ta hanyar nan muke zubar da shara.

Menene abincin da ka fi so? Abincin da na fi so shine doya. Gaskiya ina son doya. Duk ta yanda aka sarrafa doya na kan ci shi da yawa. Saɓanin yanda zan ci sauran abinci. Musamman ma ace anyi shi, anyi daka sakwara ne, to zan ci doyan nan fiye da kima. Domin ina son shi, yana daga cikin abincin da na fi so a rayuwa na. Kuma na kan ci shi. Kusan in ce bana jin ƙoshin cin shi.

Yaya kake jira a layi? Mukan tsayu misali idan banki muka je za muyi, za ka yi wani abu ko za ka sa kuɗi ko za ka cire za ku tsaya a tsattsaye ne a kan layi. Sai dai idan ba ka jure ma tsayuwa sai ka nema guri ka zauna. Amma gaskiya a tsaitsaye ake tsayawa a bilayi. So idan kuma ba za ka jure ba sai ka nema guri ka zauna. Idan kuma ba banki bane wajen da kake bin layi ɗin misali ko ka je interview ɗin aiki ne to za su baku gurin zama. Sannan za su raba muku number so kowa ya san nomban shi ya san wanda yake bi. Za ka bi ka shiga inda za ka shiga in wannan ya shiga ka san cewa daga wane sai wane so ka ga shi ma bin layi ne. Amma kuma a zaune kuke bin layin. Sa'annan sai asibiti shi ma asibiti number ake badawa ya shiga ganin doctor. Shi ma ɗin inza ka shiga ka san akwai number a hannunka. In kuma ba a raba muku number ba amma an shirya ku an gaya maka cewa idan wancan ya fita kana bi masa. Idan wani ya zo ma sai a ce shi ma yana bi maka so haka. So ya danganci ina kaje ina kaje bin layin da sauransu. In kuma shago ne ka je siyayya za ku tsaya ne a tsaitsaye a hargitse. Amma dai shi wanda kuka je siyan abu a shagon shi ɗin ya san cewa wanene ya fara zuwa wanene ya fara zuwa. Ko da bai iya ganewa ba ku za ku iya mashi bayani ku ce ni ina nan kafin wane so ni za a fara sallama. To ta haka muke bin layi a kan dukkanin al'amuran rayuwan mu.

Nawa takalma kake da su? Gaskiya ina da takalma za su cimma ƙafa sha biyar ko ishirin wa in da nake amfani da su zuwa aiki, zaman gida, rayuwan yau da kullum ko kuma na fita sha'ani da sauransu. Saboda akwai takalman da ba takalman da za su jure ba, sawu wa bane kai ta saka su kullun kullun to su suna nan gefen su daban. Akwai kuma takalman da muke amfani da su kawai a cikin gida ne, za ka yi zirga-zirgan ka na cikin gida ba za ma ka fita waje da shi ba. Akwai kuma takalman da iyakan amfanin ka da su zuwa wajen aiki ne ka je ka dawo da su. Wasu kuma takalman iyakan ka da su rayuwan ka na tsakanin cikin unguwan da kake, ba ka amfani da su ya wuce cikin unguwa da dai sauransu. Amma dai takalma na za su kai irin sha biyar zuwa ashirin.

Wane launi bangoginku suke? Idan ana magana akan jami'in bango ne? So launi launin bangon na gida ne ko ku na wurin aiki. Idan na gida na ne, yana nan a cream colour. Cream colour ban san yadda zan saka shi a Hausa ba. Idan kuma na ofis ne, shi kuma yana nan a matsayin a matsayin off white. Yanayin kalolin suke nan.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Gaskiya dangantakarmu da shugaban aiki dangantaka ne mai kyau. Domin yakan ba ma kowa hakkin sa wajen gudanarwa kuma yakan so ya ji ta bakin kowa kafin zartarwa. So shugaban aikinmu shugaba ne mai adalci, mai sanin ya kamata kuma da dattako. Domin duk abin da zai yi sai ya ji daga gare kafin nan yake aiwatarwa. Misali idan laifi aka yi sai ya ji daga bakin wanda yayi laifin kafin nan zai abun nan. Ka ga ko akwai adalci a cikin lamurinsa kuma sannan akwai dangantaka mai ƙarfi na shakuwa da jin kai a tsakani. Idan ka je mashi da kokenka yakan saurare ka kuma ya ƙoƙarin biya maka wannan koken da ka je mashi da shi. So gaskiya mu dai a irin namu shugaban wajen aiki gaskiya ba abin da zamu ce sai dai godiya. Domin yana iyakan bakin ruƙo don yin sa ya ga cewa ma'aikatansa sun samu abin da suke so. Kuma sannan akan biya mu kuɗin aikinmu a kan lokaci, a kan lokaci. Ba ya wuce ashirin da biyar ga wata sun biya mu kuɗin aiki idan an samu tsaiko shine akan kai ashirin da shida, ashirin da bakwai amma kam ba a kaiwa haka.

Wane yanayin ɗaki kafi so? Nafison yanayin ɗaki mai yalwa wanda baa takura a cikinsa. Zaka shiga ka fita zakayi uzurin kayan da yakamata ba tare da ka matsu ba. Ɗaki mai tare da bayi a cikinsa wanda zakayi uzurin ka ba tare da wanda kewaje ya ga abinda kayi ba. So nafison self contained. Self contained two bedroom flat. Misali gani da nake da aure. So kana da ɗakin ka, iyalin kana da ɗakin ta. So idan ma kun fara ajjiye zuri'a zasuko macen ɗayan ɗakin kai kuma da matan ka ku zauna a ɗaki ɗaya. Idan kuma Allah ya maka yalwa kafi haka so inama son gida na ya kasance yana da ɗakuna da yawa. Saboda wajen baƙi daban, wajenda nan turaka na ne daban. Ni kaɗai nake sabgo gina sai matana, 'ya'ya na ma basa shiga gurin. Idan baƙo yazo ina da inda zan sauke shi. Sannan kuma eh ya kasance cewa kowane ɗaki nada bayensa a cikinsa yanda ba wanda zai zo ya yi amfani da bayen wani. To gaskiya ina son ɗaki mai yalwa da wanda yake cike da kayan ado. Domin ni mutum ne mai son tsafta. Waje yayi fes fes. Ai saka mashi duk abinda yakamata na zamani. Wanda duk wanda ya shigo idonshi zai kasance a kan ɗakin.

Mene ne kayan ciye-ciye da ka fi so? So a Hausan da kuka bayar kun ce mene ne kayan ciye-ciye da ka fi so? Amma dai a asalin Hausa na san cewa, cewa ake kayan ciye-ciye da ka fi so. To kayan ciye-ciye da na fi so gaskiya nakan, nakan so chocolate, nakan so chocolate wanda ban san ya zan saka shi da Hausa ba. Sannan da ƙananan ciye-ciye haka su agwaluma, guava, mangwaro kayan fruit dai haka da, da suke zuwa lokaci bayan lokaci. Su kuma na kan so su da dai sauransu abubuwa dai da dama na ciye-ciye gaskiya ina ci. Wasu na san sunansu da Hausa wasu kuma ban san sunayensu da Hausa ba.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Gaskiya ne a gado nake kwana. Ni ba zan iya tuna rana na karshe ma da na kwana a ƙasa ba. Saboda duk lokacin da na kwana a ƙasa ni jikina ciwo yake mun. Gaskiya a gado nake kwana, gadon ma gadon matana.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Tabbas ina yi a lokutan nishaɗi ko kuma zama na kankin kanka wanda ba wani ke jiran ka ba. Zama ne kawai da ka zauna na nishaɗi da jin daɗi ko kuma kana zaune cikin abokanai, ka kan ɗauki ƙafa ɗaya ka ɗaura shi kan ɗaya. Wannan a cikin babbar Hausa mu kan kira ta da "Kari uku da sauke". Zaka karya ƙafa ka ɗaura ɗaya kan ɗaya ko kana danna waya ko kuma kana hira cikin abokanai ko kuma a gida ne ka kayi hakan kana hira da iyalinka ko kuma da yaran ka da dai sauransu. Gaskiya nakan yi haka.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Ya danganta, amma dai nakan tsarkake gida sau biyu. A wanke bayi, a yi shara, a yi mopping, a gogge inda ya kamata a goge, a gyaggyara inda ya kamata a gyara. So duk wannan tsarkakewa ne. So amma idan ya kasance lokacin da ake sha'ani ko kuma an yi baƙi to ba za ka iya cewa za ka yi sau biyu nan ba. Saboda yara da aka zo da su ko kuma bakin za su iya ɓatawa kuma dole ka sake ƙara gyarawa. To ya danganci yanayi na kai kaɗai ke zama a cikin gidan ko ko kana da baƙi ko kuma akwai mutane da yawa. Akwai mutane da yawa ma ba lallai kayi sau biyu ba za ka yi fin sau biyu idan dai kana da tsaftan yin hakan.

Kana zama kan gwiwa? Eh ina zama kan gwiwa, amma kam sai da dalili, sai da dalili mai ƙarfi. Gaskiya zama kan gwiwa sai da dalili mai ƙarfi in ba wajen motsa jini ba. To a gida sai in wani abu ya kasance ko zan sa gwiwana a ƙasa in yi wani abu da dai sauransu amma dai haka kurun dai bana sa gwiwana a ƙasa. Ina yi amma dai lokaci bayan lokaci sai in da wani dalili da ya sa sai na sa gwiwana a ƙasan. Amma mafi akasari na fi sa gwiwana a ƙasa yayin da zan yi sallah. To kuma kun kaga sallah muka yin shi sau biyar a rana to duk wannan sau biyar dinnan sai gwiwanka ya taɓa ƙasa. Kowace sallah sai gwiwanka ya taɓa ƙasa. Kowace raka'a sai gwiwanka ya taɓa ƙasa. To ka ga kusan kullum kenan sai mutum ya sa gwiwan shi a ƙasa amma lokacin ibada. In kuma a gida ne sai in kuma wani dalili ya sa ka tsugunna ka sa gwiwon ka a ƙasa ɗin.

Kana tauna goro? Eh ina tauna goro amma a yanayi ɗaya zuwa biyu. Idan na ganshi a hannun wani na yi ci sha'awan in karɓa in tauna sai in karɓa in tauna. Ko kuma idan na ji ina jin ƙwannafi ina jin kamar zan yi amai, so nakan ansa ko kuma in aika a siyo mun domin in ci in daina jin wannan ƙwannafi ɗin. To, a wayannan gaɓoɓin kaɗai zan ce nakan sa goro a bakina na tauna.

Yaushe kake kwana kullum? To nakan kwana, nakan fara kwana daga misalin ƙarfe goma, goma da rabi zuwa sha ɗaya. Nakan kwanta domin bacci. Domin mu kan yi amfani da kalmar kwana a matsayin bacci. To nakan fara baccina daga dai dai wainnan lokaci da na lissafa goma, goma da rabi, sha ɗaya, sha ɗaya. In na daɗe dai ban yi bacci ba shine sha biyu. Sai kuma wani dalili ya sa na kai ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu ban yi bacci ba. Wannan dalili misali ace ina asibiti kuma sannan ayyuka sun fara yin yawa. To nakan kai har irin wannan lokacin ban yi bacci ba amma gaskiya kan ɗauki lokaci na kai wannan lokacin ban yi bacci ba.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya. Ina fahimce ku kuna amfani da, ina amfani da earpiece ko kuma pod wanda ake sakawa a kunne domin ji da kuma bada amsa. Ina amfani da shi amma ba kasafai ba. Sai bukatan shi ya taso, nake amfani da shi gaskiya kam.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Lokacin da nake jin damuwa, na kan ji ɓacin rai amma kuma abu guda ɗaya nake ji, nake yi sai in samu sauƙi jin wannan damuwa. Na kan yi azkar, na kan yi azkar inda gafadin "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" ko kuma inda ga "Hasbunallahu wa ni'mal wakil" ko kuma inda ga "La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli shayin qadir" da dai sauransu ko kuma na ɗauko Alkur'ani na karanta sai na samu sauƙin wannan damuwa ko kuma in shiga cikin mutane wanda za su faranta mun. In gaya musu damuwana domin su ba ni shawar wari kuma na san za su kwantar mun da hankali sai in samu sauƙi.

Wane launi ka fi so? Gaskiya launin da na fi so shine ja. Na fi so, ina son launin ja amma ja ɗin ba irin wanda yayi haske sosai ba, dim ja wanda muke kiran shi da a turanci muke ce mishi pepper red. To ina son wannan colour ɗin, wannan launin sosai. Ina son shi sosai sosai. Ina son wannan launin sosai. Duk wanda ya san ni ma ya san ni da soyayya ma wannan launin na ja wanda a turanci muke ce masa pepper red.

Wane lokaci na shekara kafi so? Na fi son lokacin damina, lokacin ruwan sama. Domin lokacin ba ƙura, duk lokacin da aka yi ruwan sama za ka ga garin ba ƙura, ba tashin ƙura. Ni mutum ne wanda ƙura ke damu, domin ina da matsalar hanci, matsalar numfashi. So duk a lokacin da ƙura ya yi yawa nakan shiga cikin damuwa. So lokacin dam-- lokacin, lokacin damina nakan ji daɗin yanayin saboda ba ƙura amma kuma still ko da dai lokacin nakan ɗan samu rashin lafiya amma kuma ban damu ba. Amma dai na fi son shi saboda rashin, rashin ƙura.

Ina kake son ziyarta? Gaskiya inda nake son ziyarta ƙasashe ne masu yawa. Na farko dai akwai Saudi Arabia, na biyu akwai London, na uku akwai Switzerland, na uku akwai Paris, sannan na huɗu akwai India. Duk wa'iannan they are my passion countries. A turance ke nan zan iya cewa waɗannan ƙasa ina da sha'awar zuwansu. Domin tun ina yaro babana ke kwadaita mu son zuwa waɗannan ƙasashe. Domin akwai ƙasashen da a cikin waɗannan ƙasashen ina yawan kallon fina-finansu da harkokin da suke gudanar da rayuwansu. To gaskiya na kan so in je in ga abubuwa na ƙawa a wajajen. To gaskiya ina son waɗannan garuruwan sosai sosai.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana wajajen karfe biyu ko karfe ɗaya amma wannan lokaci ya danganci wane lokaci aka gama abincin ko kuma wane lokaci na samu natsuwan zama in zauna in ci abincin. To duk nakan yi amfani da waɗannan abubuwan wajen cin abinci. Idan ina aiki, wani lokacin nakan kai karfe uku ma ba ma ci abincin rana ba. Amma in ba kome nake yi kuma ina gida ne, abinci an gama shi da wuri, nakan ci shi da wuri wajajen karfe ɗaya. Amma dai gaskiya lokacin yana caccanzawa. Wani lokacin in ci da wuri, wani lokacin in ci kuma ba da wuri ba. Amma dai mafi akasari karfe ɗaya, biyu zuwa uku haka.

Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa kullum lokacin sallar asuba ko kafin sallar asuba. Amma dai farkawa na mafi girma shine wanda kullum ina kan yi shi shine a lokacin sallar asuba. Zan farka na tashi na je na yi sallah in zan koma bacci in koma in ba zan koma bacci koma in ci gaba da wasu ayyuka a cikin gida.

Kana fin son kofi ko shayi? Daga Hausar akwai ɗan gyara kaɗan? Shine, gyaran shine ka fi son kofi ko shayi? Gaskiya na fi son shayi domin kusan kullum shi nake yi ma'amala da. Zan sha da safe, wani lokacin, in lokacin sanyi ne zan sha kuma da daddare. Ya danganta, amma kofi kam sai lokaci bayan lokaci. Amma dai gaskiya na fi son, na fi son shayi akan kofi. Saboda kofi ba abu bane da muka saba, na saba da shi. Saboda ba kullun kullum nake sha ba. Amma kam shayi kusan kullum sai na sha shi. So sabili da haka na fi son shayi.

Yaya gurin aikin ku yake? Gurin aikin mu asibiti ne. Waje ne me cika da jama'a kusan kullum wajen yana, yana, yana ɗaukan jama'a da yawa Wasu sun zo yin ganin likitan ido, wasu sun zo ganin likitan mata, wani sun zo likitan haƙori, wani sun zo ganin General Doctor. So asibitin waje ne me girma sosai wanda yakan ɗauki a rana mu kan ga, mu kan ga, mu kan, mu kan ga patient kamar marasa lafiya kenan Zan ce da Hausa mu kan ga kamar mutum ɗari uku, ɗari uku da hamsin So gaskiya wajen kullum cikin aiki muke kuma waje ne me girma, me yalwa ko me jama'a sosai inda ake sabgogi da yawa a ciki Dan muna da likitoci da dama kuma ko wane ɓangare akwai shashinsu kuma suna gudanar da ayyukansu.

Kana cin tafarnuwa? Tabbas ina cin tafarnuwa. Nakan ci tafarnuwa a cikin abinci, nakan ci tafarnuwa a cikin yaji, nakan ci tafarnuwa haka na man hakanan shi in bare shi in saka shi a bakina in haɗiye domin yana magunguna da dama, yana maganin sanyi yana kuma gyara fata, sanan ikan kori wasu cututtuka da dama a jikin ɗan adam. So tafarnuwa wani fanni ne na rayuwa, na rayuwanmu da muke amfani da shi cikin abinciccikan da muke ci. Dun kuwa abincin da za ka je ka siya shi a cikin kanti ne wanda za ka ji yana ƙanshin tafarnuwa din, to ka ga tafarnuwa abu ne mai amfani sosai sosai. Tabbas ina cin tafarnuwa.

Me kake yi a lokacin da ka kamu da mura? To, abin da nake yi lokacin da na kamu da mura shine, na kan yi ƙoƙari na ziyarci asibiti domin a ba ni magungunan da zan sha, domin kada in yaɗa, in yaɗa cutar ma wasu. Domin mura tana daga cikin cuta wadda take bin iska. Kuma idan kana yin ta, nan da nan wani zai iya kamuwa da shi. To yana daga cikin cututtukan da muke ƙoƙarin mu kiyaye kanmu ko mu kare kanmu lokacin da muke ɗauke da shi, kar mu shiga cikin jama'a saboda kar jama'a su masu kamu da wannan cutar. So ƙoƙari na na farko shine in kai, kai na asibiti a ba ni magani na zo na sha domin na samu lafiya.

Wane irin ice cream ka fi so? Gaskiya ice cream ɗin da na fi so shine vanilla da creamy. Ina son wannan ice cream ɗin sosai sosai domin na kan so flavor ɗin. Ina jin daɗinsu sosai sosai ba na wasa ba. So duk lokacin da na je wajen da ake sayar da ice cream, abin da nake cewa a ba ni ke nan ko vanilla ko creamy. Na matuƙar son su sosai sosai.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Gaskiya sau ɗaya, shi ma ba kullum ba, ba kowane mako ba. Mafi akasari idan ka ga an yi wannan taron mako ɗin wani abu ne ya faru to ya kamata a kirawo taro na ujila domin a zo a yi wannan taron. Amma gaskiya mafi akasari taron mako ba a cika yin shi ba. Gaskiya mu kan yi taron mako ne idan wani abu ya faru sai a kira taron gaggawa a zo a tauna zauna domin a tattauna matsalar. Amma taron mako gaskiya ba a cika yi ba.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare wajajen ƙarfe bakwai, takwas, tara, goma na dare. Ya danganci lokacin da aka gama abincin. Idan ina gida aka gama abincin, zan ci abincin da wuri. Wajajen bakwai da rabi bayan sallar magrib na ci abinci. Idan kuma bana gida aka gama abincin to idan na dawo da wuri, wajajen takwas da wani abu na ci abinci. Idan kuma ban dawo da wuri ba to tara, goma sai na ci abincin. Sai na ɗauki ɗan wani lokaci domin in bama abincin dama ya, eh digesting kafin in kwanta saboda kar in samu matsala.

Wani ƴaƴan itace ka fi so? Gaskiya ƴaƴan itacen da na fi so shine akwai apple. Ina son tufa, wato apple ke nan da turanci. Nakan so ƴaƴan inabi, nakan so lemu, kankana, ayaba. Duk wayannan gaskiya nakan so su domin abubuwa ne da suke gyara wa mutum jikin shi da kuma suna da, suna ƙara lafiya a jiki da sauransu. Don ana so koda wane lokaci ya kasance cewa ɗan adam yana mu'amala da waɗannan ƴaƴan itatuwa. Gaskiya nakan so inna ƴaƴan itatuwan sosai sosai da dai ma sauransu.

Kana son zama kusa da taga? Tabbas ina son zama kusa da taka, musamman yayin tafiya a cikin mota ko kuma jirgi, ko ta sama ko ta ƙasa, ko kuma a gida. Lokacin zafi kana son ka zauna kusa da taga saboda ka dinga samun iska wadatacciya saboda yanayin zafi.

Wane kayan marmari ka fi so? Kayan marmari da na fi so, na fi son ayaba, kankana da aful. Gaskiya a cikin kayan marmari, gaskiya wa inan abubuwan banida kamar su. Ina matuƙar son su sosai sosai sosai. Ina son su wa inan abubuwan.

Menene lambar ku mai albarka? To idan ana maganan lambar mu ta waya ce, to zan iya cewa number code mun na kasar da nake shine plus two three four. Shine code ɗinmun mai albarka. Shine code in ko wane, a'a ko wane number ya kan fara da wa'ennan abun idan zaka kira daga wani ƙasa ba Nigeria ba. To wannan shine code in ƙasarmu mai albarka. To in na fahimci tambayar daidai kenan an ce menene lambar ku mai albarka?

Yaya kake magance damuwa a aiki? Yanda nake magance damuwa a aiki shine ta hanyar fuskantar yadda za a samo maslaha na wannan damuwar. Shine in yi ƙoƙari in ga cewa duk abin da nake, yake sani damuwan, na fuskance shi domin in daina jin damuwa akansa. In wani matsala aka samu, in fuskanci matsalan saboda in san ya zan yi in shawo kan al'amarin in ci gaba da gudanar da aikina ba tare da matsala ba. Amma duk lokacin da aka ce damuwa ya same ka baka san yadda zaka magance damuwa ba, to shine babban damuwa. Da kuma yin magana da na gaba da kai a gurin aiki domin su taimake ka wajen cim ma abin da ke damun ka na wannan damuwa a gurin aikin shine.

Kana iya kunna wuta? Tabbas ina iya kunna wuta amma ya danganci wani kalar wuta. Wuta ne na lantarki wanda zaka kunna madanninshi a a a a--. A jikin bango wutan ya kawo ko ko wuta ne nayin abinci wanda za ka kunna da itace ko ko wuta ne na charcoal wanda zakayi amfani da charcoal ka kunna kayi abinci kayi sabgogin rayuwa da shi. To duk irin wayannan abubuwan mukan yi su suna daga cikin sabgogi na rayuwan mu. To nakan iya kunna wuta in na fahimci tambayar daidai. To ga iya abunda zan iya magana a kai. Nakan iya kunna wuta tabbas.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Gaskiya nakan kwanta na yi bacci, ko kuma in yi tafiya da wani garin da zan je in samu natsuwa a can. Inda mutane da dama da mutane da yawa basu sanni ba. Zan dai je garin ne a matsayin na je yin hutu. To in na je ba abun da nake sai dai in kwanta in yi bacci. In na tashi in ci abinci, in na ci abinci in fita in je in ga gari, in gaggaisa da mutane, in dawo in zo in kwanta in ƙara yin wani baccin. In kuma ban samu na yi tafiya ba, nakan zauna a gida ba in cika zuwa ko ina ba sai dai daga masallaci sai gida. In kwanta in yi bacci, in kunna TV, in yi kallo, in kira mutane a waya, in yi ziyara, in yi zumunci.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? Idan na fahimci tambayar shine ana maganan na fi kuzari da safe ko ko da yamma. Gaskiya na fi kuzari da safe saboda da safe a lokacin da ka tashi ka yi wanka, ka yi harkokinka na rayuwa za ka ga a lokacin kake jin ƙarfi sosai sosai. Yamma kuma idan ya yi lokacin da jikiinka duk a riga ya gaji kana buƙatan ka ƙara yin wani wankan domin ka kwanta ka huta. To tabbas ni na fi kuzari da safe. Tabbas na fi kuzari da safe.

Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka da safe idan na tashi, sa'annan kuma idan na dawo aiki na kan ƙara yin wani wankan bayan na dawo da yamma ke nan. Sa'annan kuma wankan yakan zo ne, wani lokacin a matsayinka na musulmi idan ka yau juma'i ko ba da safe bane ko da rana ka yi juma'i ko ka yi wanka da safe dole sai ka ƙara yin wani wankan tsarki. So wankan yakan zo sau biyu. Na kan yi sau biyu ne a rana amma wani uziri da ya sa ka ƙara ka, ka sa kanka cikin lamarin da dole sai ka ƙara yin wankan ko ka ɓata jiki ko abun nan to ka kan yi yafi biyun.

Yaya kake karɓan baƙo? Nakan, nakan tarbi baƙo da farin ciki da murna da nuna annuri a fuska na, da kuma ba shi wajen zama, kawo masa abinci, zama in hira da shi, in tambaye shi yanda ya baro gida da kuma hanya da sauransu. Sannan in zauna in hira da shi, in shigar da shi, ya gaisa da ƴan uwa da abokanan arziki. So gaskiya haka nake tarban baƙo na. Ina farin ciki da baƙo na a duk lokacin da ya zo.

Kana ci da cokali ko da hannu? In na fahimci tambayar da kyau shine tambayar na magana akan cewa ina cin abinci da cokali ko da hannu. Gaskiya mafi akasari abinci da, da cokali nake ci. Amma in zan ci abinci da ya kasance abincin tuwo ne to nakan ci shi da hannu. Amma mafi akasarin cin abinci na in dai ba tuwo bane to da cokali nake ci. Gaskiya cin abinci na da cokali ya fi yawa akan cin abinci na da hannu.

Kana shan ruwan ƴaƴan itace? Tabbas ina shan ruwan ƴaƴen itace, musamman ruwan kwakwa, ruwan kankana, ruwan abarba da dai sauransu. So wa inan abubuwa ne da gaskiya na kanso su sosai sosai. Irin su ruwan lemu da dai sauransu. To muna mu'amala dasu sosai sosai.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Gaskiya jar ƙasa ne gidanmu yake da shi. Mafi akasari jar ƙasa ne gaskiya. Ƙasar muja ce shar da ita. Shi ne kalar ƙasar gidanmu.